Na'ura ba za ku iya rabuwa da ita ba. Gaskiya na'urar da bazan iya rabuwa da ita ba ita ce AC. Ni mutum ne wanda nake son sanyi a lokacin zafi. Gaskiya ita ce da wadda bazan iya rabuwa da ita ba. Sa anan kuma akwai naurar wayana waya ta gaskiya ita ce rayuwa don komai nawa yana cikin wayana. Nakan amsa saƙo nakan kira nakan ajiye duk wani abubuwa wanda nasan nada muhimmanci a ciki.

Ku gaya mana labarin yayu da ake yawan bayarwa daga farko zuwa ƙarshe labarin iyali wanda ake bayarwa shine yanda iyalin take san mutum kuma yanda ake zaman lafiya da iyali ba tare da wani ke jin haushin wani ba kuma yanda iyali take girmama mijinta da kuma yadda yara suke girmama iyayensu da koma ƙuta. Ya danganta gaskiya ya zama ka'urga wacce zaka bar ta zama ɗan gidan tarbiyya sai kana da tarbiyyar duk ma ta iya bawa 'ya'yanka tarbiyya.

Ku bamu labarin sayan abincin safiya kamar koko da ƙosai a unguwarku eh, unguwar mu ana saida abincin safe su kan fara masu saida abinci su kan fara futowa tun ƙarfe shida da rabi zuwa ƙarfe bakwai sun fito sun fara sana'ar su, sabida akwai wanda su da sassafe suke cin abinci. Kuma akan saida ƙosai da kunu ne a bakin titi. Akan yi kunun gyaɗa, akan yi kuma saida kunun tsamiya. Wasu ma sukan haɗa da kunun tamba.

Ina kake son ziyarta? Gaskiya, garin da nake so na ziyarta suna da dama, suna da yawa. Babban garin da nake so na ziyarta ita ce garin Makkah da Madinah. Ina son na je garin Makkah saboda a nan ɗakin Allah yake, wato Ka'abah. Ina son kuma yadda garin yake da daddare, inda mutanen mu suke yawan son zuwa. Kuma akwai alkhairi akwai albarka acikin wannan garin kuma da addu'an da ka yi, Allah yakan amshe ta a cikin wannan garina Makkah. Sa'an nan ko ina son na je Madinah saboda in ziyarci kabarin Annabi. Sa'an nan kuma na ziyarci kababbena in ziyarci gidajen tarihi, irin su Baqi'a inda aka dasa, inda sabai suke kwance. Ina son naje su Dutsen Uhudu inda aka yaƙin Uhud kenan. Ina so in ziyarci dai wajeje da dama a cikin garin Makkah da Madinah. Wannan abin gaskiya ya sa nake so in je garin Makkah da Madinah. Sa'an nan kuma sai ina so na ziyarci ƙasa ta Spain. Ina so naje filin Santiago Bernabeu saboda ni ɗan Madrid ne. Ina son na ga yanda filin yake. Kuma ina son naje na ga yadda garin Spain take. Wato ni mutum a wa naga ƙasa Spain. Sa'an nan ina son na je na ga abubuwan tarihi kaman ƙasashen su Middle East, irin su Syria, su Jordan, su Israel saboda abubuwan da suke kunshe na tarihi a wa'innan wajaje. Ƙasar Turkey ma tana ɓirge ni saboda ita ma akwai abubuwa na tarihi sosai a cikinsa. Dan gaskiya nayi mafarkin da in ziyarci ƙasar Turkey ko don karatu ma da na samu kaina ina son naje wannan garina Turkey ɗin. Da gaskiya na so naje ma nayi karatu a wannan garin. Sa'an nan ina son naje garin Egypt shima garin Egypt, darka je mutum ya ziyarce yadda garin yake, ga su firamids ɗin nan da ake da su, ga su, ga su kuma abubuwa na tarihi da suka faru, 'yan gidajen su pharaohs ɗin da suka zo na, su fir'aunonin da suka yi a baya yake. Inda mutum zai je ya ziyarce su, ya ga yanda suke. Ina son naje garin China suma saboda ka ga yanayin gine-ginen su kuma ka ga yanda ake kasuwanci. Wannan abin gaskiya yana ɓirge ni. Sai ƙasashen da nake so kuma naje honeymoon idan na aure sun haɗa da su Bali, sun haɗa da su Seychelles, sun haɗa da su Bora Bora, sun haɗa da kuma su Maldives. Ina son je wa'innan ƙasashe saboda wanda suke da su kuma mutum zai ji raɗin rayuwarsa idan yaje da budurwar sa. Ina so ma in je kuma in ziyarci ƙasar Dubai saboda na ga Burj Khalifa, wato building ɗin da ya fi kowanne tsawo a duniya. Da kuma yanda aka sauya ƙasar daga sahara zuwa ƙasa da ta zama mafi ga mafi yawan zuwa don buɗe ido. To wannan abin gaskiya yana matuƙar ɓirge ni shiyasa nake son, nake fatan na ziyarci gari ta Egypt nan da ba da daɗewa ba a cikin rayuwata. To sune dai garirrikan da nake so naje kuma na, ina mafarkin zuwa wa'innan ƙasashe. Sa'an nan kuma, akan so naje ƙasa ta America. Ita ma saboda wasu yankunansu kaman su wannan, wannan babban tafki inda ake kiran shi da Great Canyon. Wannan abin yana ɓarke ni kuma ina so na je wajen nan na Great Canyon na ga yanda yake. Inga yanayin zurfin shi Great Canyon ɗin da ake magana. Dan tun ina makaranta aka gaggaya mana yanda america take da kuma garin takzal garine mai sahara shima nakan so in je naga yana. Ina da ƙasashe gaskiya da yawa nake so inje yanzu inka duba a cikin south America. Ina son na ziyarci ƙasa kamar Peru wato garin Lima. Akwai wani waje da suke kiranshi da Machu Picchu. So ina so na ziyarci wannan ginin nan na je na ga gine ginen irin na su Inca ɗin nan. Shima abin gaskiya yana ɓirge ni. Ina so naje England shima inje na ga Ben Tower ɗinnan ko Ben Clock. Shima abin gaskiya yana ɓirge ni. Kwana nan na dinga ganin wasu videos a TikTok da ake nawani waƙa. To abin gaskiya ya matuƙar birgeni kuma na ji sha'awar ina so na yi rayuwata a garin England. Kuma ina so na ziyarci garin England nan kusa sabida gari ne da gaskiya akwai daɗi kuma akwai musulman mu sosai. Ko yaronka ka haifa a cikin wannan garin England, fa zaka ji haufi ba sabida za su taso da tarbiyya. Akwai abokina da yake zaune a nan garina England kuma abin yana matuƙar birge ni inda naga suke zaune da shi da iya, iyalinsa da iyayensa cikin jin daɗi. So gari ne gaskiya mai daɗi sosai. Sa'an nan akwai garin da nakeso naje, wato garin Sudan. Ina so na ƙara komawa, dan na zauna a garin Sudan na wata na shekara huɗu. To ina sona ƙara ziyartar bayan an gama wannan faɗa ɗa.

Ku gaya mana yadda kuke amfani da taswira a hanya. Taswira de abu wanda ake amfani da shi don ganin cewa mutum yana gani sosai. Taswira kuma tana ƙarama mutum wanda yake fama da ciwon ido ya dinga ganin hanya sosai ba tare da ya samu wani matsala ba. Kuma ana sa taswira ne a ko da yaushe. Wasu kan sa taswira ma tin daga safe har dare. Amma ni na fi son na sa taswira ne a lokacin da rana yayi yawa, dan ni bana son rana yana kashe min ido. Wannan abun ne sana ke son saka taswira a cikin idanuwa na, saboda ni mutum ne wanda gaskiya bana son rana ya dinga kashe mini ido. Amma in ka saka taswira za ka gani, akwai abokaina da suna saka taswira suna fama da ciwon ido. Akwai yaron mai gidanmu, wato Malam Isah, shi ma ya kan sa taswira a idanunsa saboda ya dinga gani, saboda baya gani sosai. Amma wannan taswiran nan takan taimaka mai don ganin cewa yana gani yanda ya kamata kuma yana ganin haske yana iya gani. Yakan je, ya je Egypt aka mai sa mai taswira. Sa'an nan kuma ya je ƙasar Indiya suka duba idonsa don ganin cewa an bashi taswiran da ta dace da idonsa ba tare da ya samu wani matsala ba. Amma kuma yana, Alhamdulillah, yana ganin daidai yanda ya kamata. Dede gwargwado. Sa'an nan akwai abokina hamza, shi ma ya dena yawo. Ma in ba da taswira ba, don in yayi yawo ya kalla rana bai sa taswira ba, to ranan zai dawo da ciwon kai, ya dinga fama da ciwon kai mai zafi, mai tsanani. To amma in ya saka wannan taswiran nan gaskiya yakan samu sauƙi kuma ciwon kai yakan ragu, ah, sa'an da yake buƙata. So kawai de hanyoyin da muke bi ne don ganin cewa mun kare lafiyarmu da kuma lafiyar idanunmu. Dama kuma yaron idan mutum yana ƙarami yana da matsala ta ido, to ya kamata a maza a garzaya akai shi zuwa asibiti domin a magance wannan matsalar ta idanunsa. Akwai suma nan wani maƙocinmu wanda ake kira da Ahmad Tufiya. Shi ma bai iya rayuwa in ba tare da ya saka wannan taswiran ba. Na iya taimaka mai ma yanda yake ganin mutane. Nan za ka iso ma ka mai musaba ko ka wuce bai ma gane ka ba saboda yanda idonsa yake fama da shi.

Idan aiki yayi yawa me kuke fara yi? Idan aiki yayi yawa abinda nake fara yi shine na kwanta, na huta, na mora rayuwata, naji na samu sauƙi a cikin rayuwata. In nayi wannan to zanji na samu sauƙi cikin abubuwan da nake yi kuma zan ga, ji ba tare da wata damuwa ba. In dai na kwanta nayi bacci to zan samu sauƙi a dukkan wasu al'amurra da nake yi na yau da kullum. Sabida ni bacci gaskiya yakan cinye min kasalar da take damuna kuma na kan samu nai bacci yanda ya kamata kuma na kan yi farin ciki idan na kwanta bacci. Sa'annan in na gaji wani zubin nakan ɗauka wayana nayi kallo, kallo ma yakan rage mun yawan gajiya amma yawanci abinda nafi yi gaskiya idan na gaji shine na kwanta nai bacci. Kamar yanda a yanzu yanda na gaji ɗinnan na kwanta ne a ƙasa nakan ɗan yi sa reshen nan to har bacci maybe ya kwashe yayi ya ɗauke ni, to shine dai hanyoyin da nake bi gaskiya don ganin cewa na rage gajiyar da yake damuna kuma na kan iya dafa abinci shima duk hanya ne da nake rage gajiyar da take damuna. Wa'innan su ne hanyoyin da nake bi don ganin cewa na rage gajiyar da nake fama da ita ko kuma ayyuka da nake yi wanda sukan sani gajiya.

Ku kwatan ta tasha da yadda tafiya zuwa wani gari take fara. Gaskiya tasha a nan ne ake hawa mota duk wani garin da kake so ka tafi. Kuma ya danganta wane gari ne mutum yake so ya je. Tasha akwai motoci na gari daga garin Kaduna zuwa mu a tashan mu ana kiranta da tashan Kawo. Itace babbar tashar da ake hawa da ita sai kuma akwai tasha na gwamnati wanda ake kiranta da mando gani sikwak itama tasha ce da ake zuwa a hau motoci zuwa duk garin da mutum yake so yaje kuma a nan gaskiya mutum yakan tafi yakan ji daɗin tafiya. Sabida han motocin suna da sauƙin tafiya. Kuma duk garin da kake so kaje zaka je ka samu wannan motocin su a nan a take a nan wajen. Kaman wasu tafiya in mutum yana so ya shirye shi kamar da safe sabida hanyar wani zubin ba bi kyau sabida ƴan kidnappers innan da suke kan hanyoyi maman hanyar su Kebbi, hanyar su Zamfara zaka ga motocin su suna tashi da wuri ne da sassafe in mutun be je ba da wuri dan ya samu mota to sai dai ya samu motar da zata tashi washe gari amma da kam ko da yaushe kaje zaka samu mota da safe ne, da rana ne, da dare ne zaka samu mota duk garin da kake so kaje. Kuma gaskiya suna da sauƙin tafiya. Kuma zaka iya zuwa tasha kayi tashan mota kai kaɗai. A kai ka inda kake so kaje. Sabida yawanci ma masu mota ma wallahi ba wani samu suke ba sabida yan da rayuwan ya canja da tsadan abun hawa da yan da ake kashe kuɗi wajen siyan mai. To zaka ga yawanci gaskiya ba kowa yake iya tafiya ya hau mota shi kaɗai ba a kai shi inda yake so ya je. Sai dai yazo ya hau motan haya. Ko da mutum yana da mota kuma ita motar haya gaskiya makaranta ce sabida za ka ji labarai kala kala. Kuma za ka koyi darussa na mutane wanda sukayi abubuwa a dama da dama a cikin rayuwar su. To shiyasa gaskiya tafiya a mota dole kuma mutum ya gane wani direba zai hau kar kaje ka hau motar ƴan yaran nan wanda suke son guje guje a ko da yaushe. Mutum zai hau tasha ya duba ya gani waye ya iya mota ya hau mota kuma wacce ta kamata. Ba wai irin watan da mutum zai je yayi ta shan wahala ba.

Ku ka gaya mana game da ƙosai da ƙwasai da ƙosai da ƙosai na safe ƙosai abu ne da ake yinsa, abinci ne wanda ake yinsa daga wake. Idan aka jiƙa wake aka cire ɓawon shi, sai a je a niƙa shi, a sa haɗa shi da tattasai da albasa. Sa'an nan aka gama a zo a buga shi, a yi ta jujjuya shi har sai ya bugu. In aka gama jujjuya shi ya juyu, sai a zo kuma a sa mai sai a dinga toya shi a cikin mai har sai ya yi ja. Sa'an nan a ci shi da kunu. Wasu kuma sukan haɗa ƙosai su sama abin da yake ƙosai a ci da shi. Kuma ƙosai gaskiya abinci ne wanda ake cin sa da safe. Wasu kuma suna ma cin hadda rana da yamma kuma wajajen da ake saida kunu na yamma zaka ga suna yin amfani da ƙosai don ganin cewa suna saida kuma su samu abin da za su samu na yau da kullum. Kuma ƙosai dai abinci ne na gargajiya wanda ƙasar Hausa ake yin sa. Kuma yarbawa su ma suka koma suna yin ƙosai da, da dankali ko kuma da doya suna saida wa mutane. Gaskiya ƙosai abu ne mai matuƙar daɗi. Kuma ina jin daɗin yanda ake saida ƙosai a garirin kanmu saboda ƙosai abu ne mai matuƙar daɗi. Kuma a gida ma mukanyi shi kamar ranar da babu makaranta. Idan ranan sati da lahadi to akan tabbatar da a yi kunu da ƙosai a gida don a ci kuma a ji daɗin sa.